Hakika ina shan madara. Madarar shanu, madara mai ta gari, madara ta ruwa, haka dai da su madara kindirmo duk ina sha. Hakika madara tana da daɗi sosai kuma ina jin daɗin amfani da ita wajen shan shayi. Ina jin daɗin amfani da ita wajen haɗa wasu abubuwa da ake yi kaman dasu madara kamar su kek. Ina jin daɗin, ah, amfani da su yoghurt. Da dai sauransu waɗannan abubuwa suna da matuƙar daɗi san nan kuma da ƙara lafiya a jikin ɗan adam.

Eh, ɗakunan da muke da su a gida guda uku ne. Ɗaki na da ɗakin mai matan gidan da kuma ɗakin yara. Ɗakuna guda uku ne nake da su a cikin gida. Ɗakin yarana guda biyu, matata guda ɗaya sai ni. Mu huɗu ne ɗaki guda uku a cikin gidan.

Tofa miyau ne, nidai ba al’ada da ta bace gaskiya, sai dai idan ya zama tilas may be a cikin yanayin da ka tsinci kanka na wajen kazanta ko halin rashin lafiya, to na kan tofar ta yawu idan a gida ne a cikin banɗaki. Idan kuma ba a gida ba ne, na kan tofar a ƙasa na binne.

Daidaito wajen aiki da rayuwa yana da matuƙar wahala amma dai saboda shi aiki yana cin yana cinye lokacin mutum. Amma duk da haka ba zai hana ka yin rayuwa ba da sauran mu'amalolin ka na yau da gobe da zumunci da abokai da ƴan uwa da sauran su. Abu ne mai wahala amma dai gaskiya ana matuƙar ƙoƙari wajen samun daidaito tsakanin aiki da kuma abun da ya danganci rayuwa da zamantakewa na yau da gobe.

Katin kasuwanci a'a bani da shi gaskiya. Da ke anan yankin kasuwancin namu ba irin wanda da a ce ga ofis dinka kuma ga shagon ka kato bane ba. Shago ne wanda kamai mutum zai shigo yayi sayayyassa ya fita. Ehh bani da wani kati na kasuwanci. Eh.

A ƙwarai kuwa na iya amfani da kwamfuta daidai gwargwado. Kamar su Microsoft Office, Word, Excel, Publisher, PowerPoint daidai gwargwado dai iya amfani da waɗannan manhajoji. Sannan kuma daidai gwargwado na amfani da kwamfuta wajen kunna ta jin waƙa, jin yin kallo, duba hotuna da ɗan gya gyara su daidai gwargwado kuma dai ɗan abin da ba a rasa ba. Eh, duk na iya amfani da waɗannan. Sai dai an yi zurfi ne a ciki maybe an je ɓangaren programming ko wani dai abin da ya nisa, ya shafi ɓangaren high tech. Amman dai ɗan daidai gwargwado aikin kwamfuta ne, na yau da gobe na iya amfani da ita.

Dagaskiya ni ba na san mutum da baya son hayaniya sosai. Hayaniya yana ɗaga min hankali ƙwarai matuƙa. Ba yana sa, in fita daga cikin sukuni na. Na fi son waje mai shiru, mai natsuwa, wanda babu hayaniya sosai na motoci, da na mutane da sauran su. A gaskiya hayaniya tana ɗaga min hankali, ba kaman shiru ba. Yanayin shiru, shine yanayin da na fi so, yanayi cikin aminci da salama.

Eh, hotuna na waya ana ajiyesu a cikin waya ta mana sai dai kuma da yake yanzu akwai sababbin, ah, kimiyya da ya fito wanda wa abubuwan kanacin waya za ka iya ajiye su a Google Drive. So ina ajiye su a Google Photos ɗina. Uhm, sai dai idan sun yi yawa kuma na kan rarrage. Amma dai a cikin wayata suke. Wani lokaci idan ina buƙatar tsofaffin hotuna na nakan duba cikin kwamfiyuta ta ina na ajiye yan tsofaffin hotuna na tarihi wanda ake amfani da su. Amma dai na yau da gobe suna cikin waya ta.

To wannan kare waya daga ƙwayar cuta, to ban san ya ya Hausa yarda da ku ke so kusa ta ba. Na de sankuna so kusa kare waya ne daga virus. Wani virus kuma ƙwayar cuta ce a jikin ɗan adam amma kuma a kan manhaja kamar, kan abu kamar waya na zamani ba za a kira ta da ƙwayar cuta ba sai dai a kira ta da wani abun na daban. Yawan ci yanzu wayoyi kamar su Samsung suna zuwa da Knox Security. To tana amfani da shi ta wajen scanning na sauransu ta duba idan akwai abin da zai cutar da wayar zai goge shi ko kuma ya hana ka amfani da shi.

Eh, manufa na wata-wata ba zai wuce dai a cire mata rayuwa na yau da gobe ba da aka idda aka saba. Amma dai a ko da ya wuce dama mutum yana da wani buri da yake da shi da yake son cimmawa. Ko da ba ya a wannan watan ba maybe abu ne na mai dogon zango long term plan kenan wanda za a ce mutum yana ɗanye da kaɗan-kaɗan kama daga tattali na kuɗi wanda zai amfanaye shi nan gaba ko kuma harkar kasuwanci da sauransu. Eh wannan manufofin ko da ba wata-wata ba dai mutum yana da, da tsari da buri na nan gaba wanda yadda zai yi abin da yake so ya cimma a rayuwa. Wannan kuma ɗan abubuwan da ka ci yana yau da gobe ba yi wata ba ko sati sati ko kullum kullum. Su ne za su tattaru su alaƙanta abin da zai faru a can gaba.

Eh tafiya zuwa wurare nakan yi shi ne a cikin mota. Na siya galiban ko tafiya daga unguwa zuwa unguwa ko zuwa wajen aiki ko zuwa wani garin, dayawan ci da tafiya da tafiya na gasiya nafi yin su a cikin mota. Tafiya ɗaya ne mai biyu da za ka yi ta cikin jirgin ƙasa ko cikin jirgin sama. Ma dai galiban tafiye-tafiyena ina yin su ne a mota. Ma tafiya ce, ban cika yin tafiya mai wani nisa fa wanda zan buƙaci a ƙasarin hakan ko kuma wani abu na daban. Sai kuma dai ɗan tafiya wadda kuma ba takara-takarya ba akan shiga abun hawa kamar keke napep. Babur mai ƙafa uku ce nan wajen zuwa inda ake buƙata.

Kasuwa, nakan je kasuwa kaman sau ɗaya a sati domin yin cefane na gida na yau da gobe. Na abubuwan da za a yi amfani da su a gida. Sai kuma wani lokacin zuwa kasuwa ya kama kamar in za ka sayi abubuwa ba na yau da gobe ba. Maybe wani abin amfani da ya taso maka ko kayan sawa ko wani abu. Wannan kuma ya danganta da bukata ne. Amma dai na yau da gobe dai kasuwa kusan dai sati sati gaskiya nake zuwa. Ban da wannan da asubai nake zuwa kasuwa ba.

Eh, neman izinin hutu a wajen aiki, ah muna yin sane a rubuce. Zaka rubuta ka, nemi izini za ka tafi hutu, za ka fara daga lokaci kaza zuwa lokaci kasa. Ah bayan ka rubuta, ka tura su kuma shugabannin ma'aikata za su duba takarda su ga cancan tar da dace war haka sai su sa hale maka a du-- dawo maka da shi shima a rubuce. Idan ka karɓi takardar ka ta hutu da lokacin da za ka fara da lokacin da za ka gama, daga nan lokaci ya yi kuma sai ka tafi hutun ka.

Sharan gida na kan yi shi sau biyu ko sau uku a sati. Ya danganta da yanayin da ake ciki da kuma yadda gidan yayi datti ko yayi ƙura da sauransu. Wannan shine amma dai galibin ma mafi akasarin lokaci mai ɗakina ita take yin wannan aikace-aikace. Wani lokaci idan ina da dama ko ina gida, ba abin da nake yi na kan ɗan sa mata hannu ɗan taimaka mata da wasu yan ƙanana ƙananan abubuwa domin ganin an tsabtace ko'ina kuma ko'ina ya zama cikin yanayi mai kyau.

Rako abinci, galibin akan ajiye shi saboda a ci nan gaba ko a sa shi a cikin firinji a ajiye shi. Nan da kuma kamar ba zai ajiye ba zai lalace, to akan nemo ma bukata a ba su domin su ci. In kuma hakan shi ma ba ta samu ba, to akan nemo ma dabbobi su a ba su su ci.

Umm, lokacin da na kamu da mura, na farko abun da nake yi shine, ahh, nakan nemi cingam, don cingam tana maganin mura sosai. Sannan nakan sha ruwa sosai akai-akai saboda shi ma mura yana taimakawa, sai kuma lemon ɓawo shi ma yana taimakawa, sai kuma man zafi kamar man taleta. Haka na kan yi amfani da shi na mulka a hancina da ƙirjina da wuyana saboda samun sauƙi.

Ya danganta da wace irin albasa ce. Wata albasa tana da zafi da yana sa hawaye sosai, wata kuma albasa rubata da wannan zafin har da za ta saka hawaye, sai dai za ka dinga jin ta cikin hancinka da idonka. Amma albasa mai sa hawaye tabbas lokacin da ka ke yanka ta, za ta saka ka ga hawaye yana ta zuba a cikin idonka shaɓe shaɓe sai ka ce mai kuka.

Aiki tare da a cikin ƙungiya, aiki ne mai wahala saboda aiki da jama'a sai an yi haƙuri, amma kuma yana da matuƙar alfanu da amfani, eh kuma, ah, haɗa kan al'umma da kuma jin daɗi da walwala. In aka yi aiki a cikin ƙungiya a ƙungiyance ana samu a taimakawa juna sannan kuma akan samu jin daɗin zamantakewa da sauransu. Yin waɗannan abubuwa suna da matuƙar amfani. Ba iya wajen aiki ba, har unguwanni da masallatai da kungiyoyi masu zaman kansu. Wannan abu ne mai matuƙar kyau.

Abun da yake bamu ƙwarin gwiwa a wajen aiki, bai fi'ace yanayin marasa lafiya ba. Wani lokaci da kake taimaka musu bayan ka yi wa mutum wani abu, duk da ya biya kuɗin aikin da sauransu, ka ga yana jin daɗi, yana murna, yana farin ciki, yana shi albarka. Wanan abu yana ƙara ba ni ƙwarin gwiwa sannan kuma abu na biyu shine ɗan abun da za a biya ka a ƙarshen wata. To wannan shi ma ka ga dole zai baka ƙarin gwiwa saboda abun da kake hanyar cin abincinka ka ga mutum dole zai riƙe tada muhimmanci.